Eh tabbas ina rike riga a, aljihuna gaskiya saboda yana da kyau ace in mutum ya rike saboda in mutum yayi zufa yana iya gogewa da shi ko kuma in zaka share kujerar da zaka zauna ko wani abu haka de, mai datti. Yana da kyau ace kana rike riga a cikin ajihu gaskiya.

Ina kula da gashina, watan, nakan je wurin da ake haski. Ko wane watan ƙarshe haka in je in gyara gashina. Idan an mun low cut saboda yana da kyau ace mutum baya tara suma da yawa especially a cikin irin wannan muhallin da ake ciki na garin Bauchi da ana zafi kamar na hauka.